Wacce irin waƙa kuka fi so yayata shiga rayuwarku? Irin waƙan da muka fi so shine waƙan harshen Hausa. Saboda da harshen Hausa ake wannan waƙa kuma sannan muna jin abin da ake faɗa kuma muna fahimtan wannan waƙa. Mukan fahimce shi daga farkon shi har ƙarshen shi ta hanyar muke jin daɗin jin shi in ma rawa ne kuma kan iya sanin kalar rawan da za mu yi saboda mun fahimci kalmomin da ma'anan.

Yaya kuke tabbatar da tsabtar ruwan sha a gidanku? Mukan tabbatar da tsabtar ruwan sha ne a gidanmu ta hanyar da farko dai mazubin ruwan nan a ina aka zuba shi. Randan nan na da kyau an wanke shi kafin a zuba wannan ruwa sannan kuma shi ruwan da aka kawo aka zuba cikin randan nan daga ina aka samo shi, ruwan famfo ne ko kuma ruwan sama ne ko kuma na rijiya ne to sannan an rufe bakin randan nan sannan kuma da moɗan da za a yi amfani da shi a sha ruwan shi ma za mu tabbatar yana da kyau.

Me kuke faɗa a waya idan kuna son yin ƙorafi? Abin da muke faɗa a waya idan muna son yin ƙorafi da farko dai mukan fara faɗan ƙorafin mu na cewa wannan mutumin ya mana kaza, ya mana kaza. Misali a wajen aiki ne ya ƙi ya tsaya ya yi aikin shi yanda ya dace ta yadda mutane za su, za su ragu su samu kowa a sallame kowa na abin da ya kawo shi wannana wajen. To sai mai ƙorafin mu a kan wa na cewa fa baya tsayawa ya yi aikin shi yanda ya dace. Shiyasa har mutane ke mana yawa a cikin company bama sallaman su kamar misalin bankuna ko kuma asibitoci.

Ku gaya mana game da wurin da kuka ji labarin shi kaɗai kuma kuke so ku gansa. Wurin da nake jin labarin sa kuma nake so na ganshi shine Egypt, ƙasar Egypt wato ƙasar Misra kenan. Wannan waje na inda pyramid ɗin nan suke nan wajen nan nake jin labarin sa. Labarin na mun daɗi har yadda ya sa ina so na je wannan waje na gan shi.

Yaya kuke tafiyar da katin wuta ko kuɗin wuta a gidanku? Ta yadda muke tafiyar da katin wuta a gidanmu shine mukan haɗa ne. Gidanmu akwai mutane biyar to mukan haɗa dubu bibbiyu sai ya haɗu ya zamana dubu goma kenan sai mu je mu sayi katin wuta mu saka wanda zai ishe mu amfani na tsawon sati guda.

Ku bamu labarin sauraron rediyo da shirye-shiryen da kuka fi so. Daga ina sauraron rediyo akwai shirye-shiryen da na fi so kaman guda biyu. Nafar konsu shine an ce ka ce wadde ku sun yi labarin siyasar ƙasan mu Nijeriya. Yadda ake magana a cikin ƙasan mu, a cikin abubuwan da suke faruwa a ƙasan mu. Sannan mafi ma abun da ya sa muke sauraron wannan shirye-shiryen ne ta irin salo da hikima da yadda wannan masu gabatar da shirin suke yin magana.

Me kuke faɗa idan dole ne ku ke wani abu? Abun da muke faɗa idan dole ne mu yin wani abu shine mukan fara shiru da farko sannan daga baya sai mu faɗa muce fa gaskiya wannan abun dan dai kai ne, kai wane ne ka sa ka faɗa ka ce mu yi shi amma in bacin kai ne gaskiya da ba za mu yi wannan abun ba. Mukan duba girman wannan mutumin da ya ce mu yi wannan abun ne sai mu faɗa masa haka.

Me kuke ci da safe a kai a kai? Abin da muke ci da safe a kai a kai shine kunu da ƙosai wanda yawancin duk ƴan ƙasan Hausa na arewacin Najeriya kowa ya san wannan haɗi na shan kunu da ƙosai ta yadda za ka ga ana yi a cikin gidaje kuma ana saida shi a kan tituna a waje ta yadda wanda ma ba shi da mata ko iyali zai iya samu ya siya ba sai ya sha wahalan tsayawa sarrafawa a cikin gidansa ba. Kunu da ƙosai shine abin da muke sha a kai a kai da safe.

Ku gaya mana game da ranar da tafi, da ta tafi ba kamar yadda kuka tsara ta ba. Ranar da ta tafi ba kamar yadda muka tsara ta ba, ita ce wata rana na bakwai ga watan bakwai shekara ta 2026. A ranar nan na shirya a kan cewa na so na tafi Abuja ta yadda zan je in dawo bayan sati guda. Amma sai can kawai aka min wani kira aka ce ana buƙata na in zo in tafi Katsina domin gudanar da wani aikace-aikace wadda kwatsam ne ya faɗo min. Wannan mai wannan aiki na Abujan shi ne ya ƙara canza mun ya ce in tafi Katsina. To kawai ka kai akalar tafiya za ta canza daga Abuja sai kuma na juya kawai na yi Katsina ba in tafi Abuja ba.

Idan za ku fara ƙaramin kasuwanci, menene zai kasance kuma ta yaya za ku fara? Ƙaramin kasuwanci dai idan zan fara shi zan iya in fara shi da kamar sana'ar buɗe provision tayin da mutum zai fara fara sai da omo, su maggi da gishiri. Ta yafda al'umma suna buƙatan wannan kayayyaki a ko da yaushe, a kullum, da ɗan ƙaramin jarin ka za ka iya fara wannan sana'a.

Wani irin jaka kake kai? Ina kan wani kalan jaka ne, shi ba brown brown ba sannan da kuma ɗigon farfara a jikin shi. Kalan jakan da nake kai ke nan, nake hawa nake tafiye-tafiye na nake al'amura na, na yau da kullum, yana rage mun yawan kashe kuɗin abin hawa.